Gaskiya nafi son alƙalami dan yafi daɗi. Pencil dai sai zane ne ko nawa amma yafi daɗi, gaskiya yafi daɗi. Bairo yafi daɗi amfani, alƙalami ba yafi daɗi amfani sosai.

Gaskiya gurin aiki na kisan aikin nawan da yawa ne, kuma ina graphics design, ina haɗa takalmi, ina saida kaya. To yawanci kaga ofis ne kaje kayi aikinka ka dawo dai, ba wani ƙaramin bawani guri bane dai. Kuma ina abubuwa dai da yawa a gurin, da kuma de mai zan ce na printing ɗina da wasu abubuwa dai gidana.

Gaskiya ni mutum ne gaskiya da ban son ƙazanta, bana so kuma bana son mai ƙazanta. Ni inna tashi tofe tofe, nama bayi nake zuwa ina ko in je dai in ba bayi ba, in bana kusa da bayi in tufa da cikin ƙasa dai ina ma iya tufar da me. Ban mam iya tana last da na tufar da.

Ina amfani da apps da yawa. Ina amfani da Opay, ina amfani da Money Point, ina amfani da Zenda, WhatsApp, WhatsApp sosai, WhatsApp, TikTok, Instagram ina amfani da su sosai. To bananta na nan gaskiya ya zo ya yi over taken na fi amfani da Salansiyo sosai.

Gaskiya na fi son, na fi son rhymes and blues kuma ina faɗa guda biyun ne saboda ina jin waƙoƙi sosai. Balantana ma na reggae. Ni kai na ma ina ji na, ina son abin da zai dinga reggae, something like, bana buƙata ina tausam.

A'a ina cire takalmi, dan ɗakina ma ban shiga da takalmi takalmi, saboda gaskiya habit ne da mamanmu ta taso mu da su, da takalmi mu na da irin safa da mu ke sawa in za mu shiga ɗaki. Gaskiya ba ma shiga ɗaki da takalmi.

Gaskiya ina son ba wa mutum kyauta amma kyautan da na fi son kyautan da yafi yake so amma bana so in ba da kuɗi. Ina son in nema abin da ka fi so a rayuwarka da ba ka taɓa tunanin ina da shi ba ko na man da na so nake so in baka ke nan kamar irin in sai ma kayan sawa ko abin da dai za ka dinga amfani da shi da ba zai ƙare maka yanzu ba. Kana ganin shi za ka tuna eh wane ne.

A'a, suna duk inda zanai. Maza-maza ne sukayi mata nan ina son ɗaukan hoto mun manda iphone sha ɗaya. A yau wa mune sarakan ɗaukan hotonwa, irin iphone sha ɗaya, iphone bakwai din dai kaka ne ɗan uwarka? Eh, ɗaukan hoto ne gidan ta kuka zo. Ɗaukan hoto su sai ma san ma a samu wata location, samu wata background.

Eh, ina yi. Gas ya ƙare, ma'amawa tana girki a kan ice. Na ce mata yaya kan ice ake girki ne, saboda in za a yi tuwo kan ice take girka.

Eh muna da fanka tana nan tayi kyau tai gudu in bada kyau ba tai ta tsiya kaji tana ka ka ka. Amma bata bada lokacin da kake so ta bada iska.

Ƙananan kaya ɗin sun fi daɗin sha'ani ba matsi ba takura. Du yanda kake so haka za ka ɗaga ƙama za ka yi tafiyan ka a tsanake. Ya sa na fi son ƙananan kaya sun fi sa ni tsuwa.

Ina yi a wurin da in aka sata walima ko maulidi, in aka sata muna amfani, nima ina yi mataimakin murya ba, an saku. Muna yi.

Ina kallon inuwa na. Wata sa'in ina kallon inuwa na ina tafiya. Ko in ina ruga, sai in dinga kallon inuwa na in ga shi ma ya yake yi. Ina, ina tafiya yana, yana tafiya.